Menene lambar ku mai albarka? To lambar mu mai albarka shine lambar bakwai. Shi na ake kira lambar da ke albarka domin kome da ya cika bakwai, ya cika, ya yi ya cika sosai.

Kana fikicin tufafi, eh to idan maganan tufafi ne ina fikice dashi. Domin tufafi idan kana so kasashi yayi kyau ajjenka dole sai ka fikicin ta.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh ina son ɗakina yayi haske domin idan ɗaki bai da haske yana wuya ka yi abubuwa a cikin ɗakin nan. Amma idan ɗaki na da, ɗaki na da haske za ka iya yi duk abin da kake so ka yi a cikin ɗakin ba tare da ka buga ƙafanka ba ko ka jima kanka ciwo.

Kana mike jiki da safe? Ai dole na mike jiki da safe domin idan mutum ya yi kwana ya tashi, jikinsa na daskarewa domin ka aje jiki a wuri guda kuma ya dade. Amma idan ka tashi daga bacci dole ka mike jiki domin ka iya yi abun da ya kamata ka yi da safe.

Sau nawa kake yanka fase? To so guda ko so biyu nike yanka farce domin farce idan ya taru yana damun mutum. Amma wani lokaci idan ka yanka shi sai ka ji ka ji daɗin fatan huskarka.

Kana amfani da sauro net? Eh to a wannan shiyan da nike dole na yi amfani da net na sauro domin akwai sauro. Kuma idan ba ka yi amfani da net na sauro ba sauro suna cizon ka kuma kana iya samun malaria. Abun da ya sa nike amfani da sauro net kenan domin ba na so na samu malaria.

Wani launi jakar ku ta kuɗi? To idan ta zo shi launi a banki muke karɓan launi. Domin nan za ka iya samun launi da dai da interest da yawa.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? To idan ta zo ta ɓangaren kyauta, yanzu a wannan ƙasa kyautar da mutum dai fi ma mutum amfana shine kyautar kuɗi. Domin da kuɗin nan zai iya siya duk abin da yake so. Shiyasa nake son bada kyautar kuɗi domin kowa da kowa yanzu kuɗi su ke bukata.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Kullun kullun ne ke tsarkake gidan mu domin yanzu mutum bai san abin da ke faruwa ba. Saboda haka dole ka kira sunan Ubangiji, ka nemi afarman Ubangiji yazo ya taimakeka tsarkake gida. Domin haka ne kullun kullun na ke tsarkake gida na.

Me kake yi da raguwar abinci? Idan na ci abinci ta rage, abu da ni ke yi shi ne wani lokaci sai in ajiye abincin domin in ƙara cin shi wani lokaci. Sa shi nike yi cikin fridge in zo in samu in ƙara cin shi wani lokaci ko kuma idan ina da ƙare gida sai in ba shi raguwar abincin shima ya samu ya ci. Ko kuma wani lokaci idan na samu raguwar abinci, ajiyewa nike yi in na samu wanda ke buƙatan abincin sai in bashi.

Kana son abinci mai yaji? Eh gaskiya idan yaji ne a cikin abinci ina so sosai. Domin yaji nasa abinci yayi daɗi. Ni idan babu yaji cikin abinci gaskiya bana jin daɗin shi. Domin haka dole akwai yaji kuma ina son yaji sosai cikin abinci. Balai idan an ka yi garau garau na fi son yaji cikin garau garau.

Kana kunna kyandir a gida? Eh, gaskiya ya yi kwana biyu da na kunna kyandir a gida. Abin da nake kunna wa shi ne hitila. Domin hitila shi yana cikin kwalba, yana da kwalban da ke tare shi. Amma kyandir shi yana nan zandir ne kuma ana iya samun matsala idan na kunna shi. Na fisa in kunna tochila ko in kunna hitila. Kyandir dai ya yi kwana biyu da na kunna kyandir a gidana.

Wa yake ƙaƙafa maka baya? Wadda ke ƙaƙafa mun baya shine mama ta, domin ita na yarda da ita kuma ita ta fi so na a gaba ɗayan duniyan nan. Ba wanda ke yarda ya ƙaƙafa mun baya kamar yarda mama ta.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh, idan shirye-shiryen kwamfuta na gaskiya ina sabunta da ita. Domin kwamfuta abu ne mai amfana a duniyan nan. Komai da ake yi yanzu a ɓangaren aiki, ɓangaren kasuwanci, ɓangaren tahiya, ɓangaren kula da jikin mutum ana amfani da kwamfuta. Domin kwamfuta yasa kome da kome yanzun nan ya zama bada wahala ba. Ya rage wahalan da ake yi a yin abubuwa. Domin idan kan wani da kwamfuta zaka yi aikin da sauri kuma zaka yi aikin da kyau.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, ina raba ayyuka da wasu domin wani lokaci abubuwa sai suyima mutum yawa. Su bar haka idan kana so ka gama abin da kake yi da sauri dole ka raba ayyukan da kake yi da wasu mutane domin su taimake ka yin aikin kuma ka zo ka samu ka gama aikin da sauri. Kuma idan an ka taimake ka yin aiki, kana iya gama ayuka da yawa a lokaci aƙaramin lokaci domin idan kai kaɗai ka yi aikin ba za ka gama da sauri ba. Amma idan ka yi ayyukan ka raba shi kuna daya wa kuna ayyukan kana iya gamawa da sauri kuma ayyukan aikin zai-- za ka yi aiki mai yawa.

Menene abincin da kake ci da safiya? To da safiya idan na tashi daga bacci abincin da nake fara ci shine ruwa. In na sha ruwa na farko sai in nimi shayi da buredi ko kuma wani lokaci in samu kamu in sha abincin da nake ci kenan ko kuma wani lokaci sai in sha koko da kose. Wani lokaci kuma sai in sha sai in ci masa ko kuma wani lokaci ba abun da nake ci illa dai in na tashi daga bacci na yi wanka sai in tashi in wuce wurin aiki ban ci komai ba. Si da rana nake samu in ci abu amma da safe dai da yawan lokaci kunu nake sha da kose kuma ko kuma in sha shayi da buredi.

Wane yanayin ɗaki kake fi so? Idan taso tashi yanayin ɗaki, ni nafi son ɗaki da ke da babban hili a ciki. Domin ina ganin cewa idan ɗaki yana da babban hili ciki baya zafi. Amma idan ɗaki na nan ƙarami yana zafi sosai. Kuma ina son cikin ɗakin ya sami abubuwan da za su sa ɗakin yayi kyau.

Kana iya busa tsaki? Eh, ina iya busa tsaki tun dade wani lokaci. Idan mutum ya bani haushi ko ya ɓata mim rai, sai kakan na busa tsaki.

Sau nawa kake kallon madubi, to madubi dai kowanne lokaci nake kallon madubi banda lambar da nake kallon madubi domin kowanne lokaci in nagama wanka kuma ina cikin wanka ina kallon madubi kuma kamun in fita daga gida idan nagama sa kaya nagama sa sutura na sa turare na gama shahe shahe ina kallon madubi kamun in hita daga gida kuma idan ina ma kaina haski ina kallon madubi domin naga fuska na naga me ke waruwa da fuska na inga wurin da ya kamata in taɓa wurin da ya kamata in gyara wurin da ya kamata in bari.

Kana kallon inuwarka. To wani lokaci idan ina tahiya cikin rana, ina dubi ina ko ina kallon inuwa na in san wani lokaci in san yadda lokaci yake ko in san zafin ranan. Domin akwai idan rana tayi zafi sosai, akwai yadda inuwarka zai yi tsawo ko zai guntu. Yanayin tsayin inuwarka za ka san ko mene lokaci.

Wane rana kake zuwa kasuwa? Ran sati ni ke zuwa kasuwa domin daga ranan Monday zuwa Juma'a ina zuwa wurin aiki. Amma ran sati ni ke zuwa wurin kasuwa in yi sayayya abubuwan da ni ke so in wane da shi. Sai ran Lahadi kuma in ke zuwa coci. Domin ran nan ni ke zuwa coci in je in yabon Allah. Amma ran sati ni ke son zuwa kasuwa.

Wane irin wasa ka yi a waje? To ni dai idan na hi ta waje wasan da na fi son yi shine wasan ƙwallo. Domin wasan ƙwallo gaskiya na amince da shi sosai kuma ina jin daɗin wasan ƙwallo. Domin muna kallon pleyoyi, ɓabbunan pleyoyi da suke ƙar wasan ƙwallo a talabijin. Muna gani yadda suke wasan ƙwallo abin na ba mu shawa. Domin haka idan muna gida, mama muna samu ƙwallo mu yi ta waje, muyi wasan ƙwallo, mu ji daɗin kanmu.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ina shan ruwa mai sanyi domin idan an ka fara zafi dole mutum ya nima ruwa mai sanyi ya sha. Domin lokacin zafi idan ruwan bai da sanyi baya kashe ƙishin da kake ji. Amma idan ka sha ruwan sanyi lokacin zafi yana kashe kishi kuma za ka ji daɗin ruwan. Domin haka ni ina shan, ina son shan ruwan sanyi.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Idan na shiga yanayin da ya sa ina jin damuwa, abu da nake yi na farko shine zan kira abokina, in gaya mai abun da ke damuna. Idan na gaya mai abun da ke damuna, abokina yana iya ba ni shawara, abin da ya kamata in yi. Kuma wani lokaci idan, ban gaya ma abokina abun da ke damuna ba, sai in yi ma waka, daɓe da kuwa sosai, wakar ke dan, da hankali in zauna in gaji waƙar nan. Ina jin waƙar, ina jin waƙar ina tunanin abin da ya sa ni cikin damuwa. Kamin ka sani, sai ka ga zuciya na ya sauka. Na zo ina jin abin ma ya warware daga zuciya ta. Abin da nake yi kenan idan ina cikin damuwa. Ina cikin tunani ne, ya zan yi in fita daga cikin wannan damuwar.

Kana juriwa barkono mai yaji? Eh, idan ta zo ɓangaren barkono ne ina juriwa domin ni iyakun asali na ina jin daɗi ko kuma ina son ina sha hawan yaji. Domin ni idan zan ci abinci ina sa yaji ina bin jin daɗin abincin. Domin haka ina juriwa ko ya zaɓin barkonon yake ina juriwa.

Kana ba da shawara a aiki? Eh, idan wurin aiki ne kullum kullum nike ba da shawara, domin idan kana so ka samu a ƙara ma girma a wurin aiki, sai ka ta ba da shawara kullum kullum yadda wurin aiki zai yi girma. Shi ya sa idan ta taso muna ba da shawara domin ko ina wurin aikin yayi girma kuma kai ma da kake aikin wurin kai ma wa ka yi girma.

Kana yin kiran bidiyo? Eh, idan kiran bidiyo ne ina yi domin wani lokaci kana jin kewan mutun kuma kana so kaga fuska shi. Domin haka sai ka yi kiran bidiyo ko a WhatsApp, ko a Facebook, ko a Instagram, ko a Snapchat. Domin duk apps ɗin nan suna ba da daman yin kiran bidiyo domin ka ga fuskar wanda kake magana da shi ko kuma wani lokaci idan ana so a nuna min abu, sai in kira da video in ce a nuna mun in game ke huaruwa a can wurin wanda nake kira.

Kana fi son shinkafa ko tuwo? To ni gaskiya ni nafi son tuwo domin tuwo ya fi riƙe ciki. Amma ka ga shinkafa idan ka ci shinkafa kaman a ce awa biyu uku ka fara jin yunwa. Amma idan ka ci tuwo domin nauyin da tuwo yake da shi, idan ka ci shi kana awa biyar shidda ba ka nema wani abu ka ci ba. Balle ni da nake aiki aikin ƙarfi, nafi son tuwo domin yana ban ƙarfin yin aikin da nake yi.

Kana iya tuƙa mota? Eh, ina iya tuƙa mota. Domin tun ina samari aka koya mun mota, tun lokacin nan na iya tuƙa mota. Sai dai wasu babbanayen mota ne ban iya tuƙawa kaman su tireloli ko su katafila wannan babbanayen mota ne. Ba sa da yanayin tuƙansu yake ba. Amma idan mota ne dai ina iya tuƙa mota.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Eh, idan ina cikin ɗakin wanka, ina rera waƙa, balle idan na sa waƙa a rediyo kuma ina wanka. Ai, rera waƙan nasa wankan yayi daɗi kuma wani lokaci saika ga kanada jin daɗin rera waƙa. Ammande ni ina rera waƙa idan ina wanka.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Ni ina ran Lahadi kawai nake hutawa a wurin aiki. Domin daga Monday zuwa Saturday ina zuwa wurin aiki. Amma ran Sunday ina gida, ba ina dawo daga coci sai in zauna gida in huta, domin ran Monday zan ƙara komawa wurin aiki. So ran Sunday, ran Lahadi kenan ina hutawa a wurin aiki.

Nawa matashin kake amfani da su? To matashin da nake amfani da su ba su wuce su biyu ba. Domin yanzu yana wuya mutum ya samu matasa da ke da hankali da za ka iya amfani da su. Amma dai ni dai matashi biyu nake amfani da su idan ina so yin aiki.

Wane launi labulenku suke? Idan ta so ta ɓangaren launi gaskiya ba abin da ya haɗa launi da labule. Domin ni na san abin da labule yake, shine abin da muke sawa a kowa ko windo da ke tare mana haske ko kuma ya tare mana iska. Yanzu ka tambaya wane launi, launi kuma yana ganin kamar kuɗin da ake anshi ne idan aka tayi banki da ake ara. Da idan ka so biya zaka biya da wasu kuɗaɗe samansu.

Wani irin film kake son kallo? Ni film da nafi son kallo shine action film. Fim da ake kashe kashe ake fa ɗa. Domin ni nafi son ina ganin cewa ana kashe kashe ana faɗa ko kuma film da akwai sojoji da yawa za su je wani ƙasa su yi mission su dawo lahiya lau. Kuma fim da nake son kallo kuma shine anime. Anime film ne da ake yi na Japanese da acc da shi ma ma yana da daɗi domin ana kashe kashe da yawa a irin fim dinnan kuma ana faɗa sosai a film din.

Kana son karanta littatafai? Eh, ina son karanta littatafai domin an ce shugaba mutane ne da ke karatun littatafai. Domin idan ka karanta littatafai kana samun sabon ilimi, abunda ba ka sani da ma ba. Idan ka karanta littafi yana buɗe ma hankali kuma kana gane wasu abubuwan da da ma ba ka san da su ba.

Kana da dabbar gida? Ni ina ganin kamar wannan tambayan kana so ka tambaye ni ko ina da babbar gida. To ni ba na da babbar gida, ƙaramin gida nake da shi domin yanzu dai ban riga na yi aure ba, ni kaɗai ke zama. Domin haka ƙaramin gida nake da shi.

Nawa madubi kuke da su a gida? Muna da madubai da yawa a gida. Muna da guda a cikin ɗakin wanka, muna da guda a cikin ɗakin kwana kuma muna da guda a waje idan za ka yi ta daga gida. Domin a ko'ina ne a gidan muna so idan ka hito ka ƙadaga kanka kasancewa, eh ko kana nan lahiya, ko kana da kyawun hita, ko akwai abunda yakamata ka duba a fuskarka shiyasa muka sa madubai a ko'ina. Idan kana wanka akwai madubi a ɗakin kuma a ɗakin kwana. Idan kana so ka sa kaya ka yi ta, za ka tsaya a gaban madubi ne ka yi shafe-shafe ka duba kanka kuma sai ka yi ta.

Wani kayan marmari kayan marmari da nake so shine kayan da ke da zaƙi ko kuma su biscuit da su sweet. Su nafi son wani lokaci kuma ina jin daɗin shan dasu yogurt, dasu ice cream, dasu shawarma, dasu donut, dasu meat pie domin kayan marmarin nan daɗinsu ne ke ji domin suna da daɗi kuma suna da zaƙi. Akwai wani kayan marmarin da nake so sosai kuma shine biredi.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? To a wurin aiki akwai wajajen da ake saida abinci wato restaurant. Nan nake cin abinci idan ina wurin aiki. Domin restaurant da nake ci abincin suna da araha kuma sun iya abinci sosai. Ni mutum ne da nake son tuwo. Saboda haka waɗanda nake zuwa cin abinci a wurin aiki suna saida tuwo.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Idan na isa ofis, abin da nake yi na farko shine na addu'a. Ina ma Ubangiji addu'a domin ranan ta zama da muhimmanci a gare ni. Kuma abin da nake ƙara yi shine aikin da ya kamata in gyara tebur ina. Na gyara tebur, sai in fara aikin inkunna kwamfuta dina. Idan na kunna kwamfuta, sai in duba aikin da na yi jiya, sai in ƙara gyara abin da ya kamata in gyara, sai in fara aikin na ranan.

Ba na ajiye makulli na a ko'ina. Makulli na na wurin aiki ko na gida yana cikin ajju na. Nan nake ajiye makulli domin ba na son makullin ta ɓace ko kuma wani ya zo ya umami da makulli na. Shiyasa wurin nake ajie shi shine cikin ajju na, kwa ajju na keji ko ajjun wanduna na gehe ko na baya.

Kana cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci. Me yasa? Domin citta yana da abubuwa da ke taimakon ƙarfin jiki. Yana da ayyukan da yake yi a cikin gangan jiki. Saboda haka ina cin citta a abinci domin shi cittan muna kiranshi kayan yaji.

Yaya teburinku a wurin aiki yake? To teburin da ke wurin aiki na babban teburi ne, domin yana dauke da abubuwa da yawa. Kuma a saman teburin muke aiki. Misali, kwamfuta guda biyu muke da shi a wurin aiki. Kuma bayan kwamfutan nan akwai firinta. Akwai wasu abubuwa da muke ajiyewa a saman teburin nan. Misali, takardun da muke aiki da su saman teburin muke ajiyewa. Saboda haka teburin babban tebur ne mai girma sosai.

Yaya kake bayar da ra’ayi a aiki? Yadda nake bayar da ra’ayi a wurin aiki shine ina cire zuciyata nayi aiki domin ni na san cewa yanzu abin da nake da shi ga hannun aiki kenan. So ba da haka idan ina aiki ina cire rai ne in bayar da rai ina, inyi aiki da zuciya ɗaya domin aikin yayi kyau. Kuma idan wata ya ƙare a biya ni albashi ta.

So nawa kake share ɗakinka? Ɗakina ina sharan ɗakina kullum kullum domin kullum kullum ne mutane bi ta dawo kuma da tsaran ka yi tara ɗakinka ka na haɗi ban kasa daga waje idan ka dawo. So bada haka da yamma ina dawo daga wurin aiki sai in nutsu in share ɗakina so bada haka kullum kullum ni ke share ɗakina.

Kana ƙetare kafafu lokacin zama? Eh, to ta banbanta wuri da nake kuma da yanayin lokacin da na zauna. Domin wani lokaci idan na zauna ina ƙetare kafafu domin in ji daɗin zama kuma wani lokaci idan na ƙetare kafafu bana jin daɗin zama haka. Sai kaga na sauka da ƙafa na zauna da ƙafafuwana biyu ba a ƙetare juna ba. Amman dai da yawan lokaci idan na zauna ina ƙetare kafafu.